Me kuke idan hanyar sadarwa ta yi rauni ko data din ku ya ƙare? Abin da muke idon hanyar sadarwa ta yi rauni ko data ta sadawar mu ya ƙare shine na farko da idon hanya ne ta yi rauni to dama ba hanya ɗaya muke da shi ba sai mu ɗauko ɗayan hanya mu duba mu gani shi, maybe za ka yi macen zai iya sa mashi lafiya lawan yana aiki. Idan kuma data din mu ne ya ƙare, to sai mu nemi kuɗi mu je mu sayi data mu ƙara saka don cigaba da yin al'amuran mu na yau da kullum.

Ina da kuma yaushe kuke jin natsuwa sosai? Gaskiya inda nake jin natsuwa sosai gaskiya shine a gida. Idan na gan ni ina gida, ina zaune a gida, ina cikin ɗaki misali to wannan wasu gaskiya shine inda na fi samun natsuwa sosai. Saboda a wannan ne inda zan iya kwanciya in yi barci. In ma abinci zan ci zan ci a nitse in ma zafi ya isheni zan iya in cire kayana daga ni sai ɗan kanfai in huta.

Kula da mata masu juna biyu unguwar ku yaya yake gudana. Yadda kula da mata masu juna biyu a unguwar muke gudanar shi ne akwai wani asibiti da gwamnati ta yi shi Primary Health Care. Wannan asibiti an yi shi ne musamman domin ƙananan abubuwa irin waɗannan abubuwan musamman kuma babban aikinsa shi ne kula da mata masu juna biyu. Nan wajen ake kai su dinga zuwa duk bayan sati uku ana duba lafiyarsu dai na iya abin cikinsu yake gudana shi ma.

Farashi ya sauya yatu yayatu kuka fara sayar da kanku. Gaskiya farashi yana sauyawa sosai da sosai ta yadda dasan da muke yara muna ana siyan man fetur lita guda akan naira sittin da biyar ne, har ya dawo ya ƙaru akan naira tamanin da to yanzu a yadda abun yake ma ana sayan lita guda naira dubu ɗaya dadaru uku ne kaga ko farashi ya canja sosai.

Wane kashe kuɗi ne ya fi wuyar ragewa mai yinsa? Gaskiya kashe kuɗin da ya fi wuya shine kashe kuɗin da baya kaucewa. Wannan kashe kuɗi ire iren su rashin lafiya, kuɗin makaranta da kuma na abinci. Wannan shi ne ya fi wahala sosai yadda kuma in ya zo haka nan dole zaka bada shi musamman ma na lafiya da na abinci.

Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi gaskiya aƙalla yakan kai sau huɗu a rana, musamman duk ranan da zan fita. Misali in zan fita da safe, in na tashi da safe madubi nake fara kallo na ga yanayin fuska na, yake ɗan yi ɗakkoko kuma in tashi kaina sannan kuma in duba goggo ya fuska na haka in nayi wanka da safe zan fita shima na ƙara dubawa da rana ma haka da yamma ma haka.

Waɗannan sabbin kalmomi matasa suke amfani da su da ba ku gane ba? Gaskiya, sabbin kalmomi da matasa da suke amfani da su wanda mu ba mu gane ba shine akwai misali in ka ji wani matashi ya kalli ɗan uwansa ko abokinsa ya ce ya fita mana, in ya ce fita mana wa ta kam ma'ana wata budurwa kyakkyawa ta zo wucewa ko su ce hadari gabas mai hankali ya duba yamma shi ma yana nufin wata budurwa ta zo wucewa ne ko kuma haka ne.

A ganinku yaya yara samun waya tun suna ƙanana yake. Gaskiya dai sayan ma yara waya tun suna ƙanana gaskiya dai bai dace ba. Shi ya sa ma ba a cika yin shi a ko ina ba. Ko wane gida su kan bari sai yaro ya yi makarantar firamare ya gama sannan ya shiga Kandi shi ya gama firamare makarantar sakandare jiya nan sai in ya yi gama sannan sai a saya masa waya.

Kana iya busa tsaki? Eh ina iya busa tsaki. Na koya wannan aiki kuma tun ina ɗan ƙarami tun ina yaro sanda in aka aike mu mu je mu kai niƙa in aka sarrafa ta ko da kama muka busa tsakin saboda idan muka busa tsakin da kan mutu ana bamu dusan mu kuma dusan sai mu ɗauka mu je mu sayar ma masu dabbobi domin dabbobin su ci naci.

Kana zama kan gwiwa? Eh ina zama kan gwiwa, musamman ma lokacin da nake addu'a ina roƙon Allah ya biya mun bakatusu ina da alkhairi. Ina zama kan gwiwa saboda hakan yakan ɗan sa in mimmiƙe jikina, yakan kuma saka ni motsa jikina shima in ina zaune a kan gwiwana. Hakan na ba ni makara mun lafiya sosai da in ji baya na ya sake baya jizaimi.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, inason ɗaukar hotuna. Inason ɗaukar hotuna musamman in muka je wajen biki, mukan ɗauka hotuna da ango, da amarya, da abokai. Haka idan ana bikin sallah, nan ma mukan ɗauka hotuna. Haka idan kuma mukaje wajen wani bikin maulidi haka ko kuma muna murnan gama makaranta duk mukan ɗauka hotuna.

Yaya kuke sanin cewa aiki ya isa haka? Yadda muke sanin cewa aiki ya isa haka shine idan muka duba muka ga mun yi aiki mun yi aiki sannan sai mu ga cewan lokaci kuma ai tashi aikin yayi to a lokacin dai misali muka fara aiki tun ƙarfe tara na safe mukan tashi aikin ƙarfe huɗu ne to idan muka ga lokaci yayi ƙarfe huɗu to mukan gane cewan ya isa haka yanzu sai kuma gobe in Allah ya kai rai.

Akwai abincin da ba kwa so me yasa? Eh, akwai abinci da ba na so gaskiya. Abincin da ba na so shine; wannan abinci ne za ka gan shi ana kiran shi Gwalaha. Gwalaha, wata kan gwaza abincin na mun ƙaiƙayi a wuya na. Shine dalilin da ya sa gaskiya ban san shi. Duk da dai za ka ga a gidan mu ana cin shi amma ni ban san shi saboda wannan ƙaiƙayin da yake samun wuya.

Ku gaya mana tatsuniyar da kuka ji tun ƙuruciya. Tatsuniyan da muka ji dai kam tun ƙuruciya, a lokacin sanda muna yara. Idan dare yayi, iyayenmu suka zo, bayan kowa ya ci abinci da yamma, ya zauna anyi sallah sannan sai a zo a zauna a cikin farin wata. Sai tsofaffi su zo su tara mu gaba ɗayan mu a fara bamu tatsuniya. Tatsuniya akwai wata tatsuniyan da aka bamu na ƴar mowa da ƴar bowa. Ta yarda ƴar mowa ita ce wacce aka fi so a cikin gida. Ƴar bora ita kuma ita ce wacce ba a cika so ba a cikin gida. Mijin su guda shi ne Malam Nafi'u. Yana da mata guda biyu, ƴar mowa da ƴar bowa. A duk sanda in aka zo aka yi laifi aka ga abi ya ɓace a cikin gidan nan, sai mijin, Malam Nafi'u kenan sai ya yi ta hantaran ƴar bora cewan ita ce ta ɓata wannan abu, ta ɓata mashi gida. Yanzu gashi ta ja ma gidanshi. Ya zo ya ɓaci misali, he ta je. Akwai sanda ƴar bowar ta je ɗibo ruwa a rafi. Sai tana dawowa ta ɗibo ruwa ta kawo ta ajiye. Da ta ajiye baya ga dawowanta sai ƴar mowa ta zo. Ƴar mowa na zuwa ta ga wannan tulu an ɗebo ruwa, an ajiye kawai sai ta fasa tulun. Da ta fasa tulun nan sai aka zuba. Malam Nafi'u ya shigo gida ya ga tulu a fashe. Malam Nafi'u yayi ta maganganu cewan ƴar bora ta je ta ja mashi asara. Ita kuma ƴar bora ta ce ita wallahi ita kawai ruwan ta je ta ɗibo a kogi ta kawo domin ai amfani da shi a sha kuma a dafa abinci amma ita ta ajiye lafiya lau ba ta san wa ya fasa ba. Malam Nafi'u yana ta wa ƴar bora barazanar cewan zai rabu da ita zai sake ta saboda abubuwan da take ta mashi. Ƴar bora dai ta yi haƙuri ta ce mai gida "Kai haƙuri in Allah ya yadda in na samu kuɗi zan siyo wani tulun da kaina ko kuma zan je gida in karɓo maka." ƴar mowa he ta dinga jin daɗi yanzu ta sa Malam Nafi'u ya ma ƴar bora barazanar cewan zai sake ta zai tafi gida. Shikenan aka gama aka wuce. Sai can da yamma da aka zo ana zuwa sai 'yar mowa take faɗama magajiya a cikin gida "ai ni ne nan na fasa tulunnan tun da ai dama ita ce ta je ta ɗibo ruwa za a yi tsammanin ita ce ta fasa. Ni ne nan na fasa." Ita ko magajiya da ta ji wannan magana sai ba ta yi wata wata ba saboda ta san cewa tabbas tana nema ta kubura wa 'yar bora a cikin gidan nan ne. Sai kom magajiya he ta je ta faɗa ma kilisa. Kilisa da take cikin gidan cewa fa gashi ƴar mowa ta faɗa min cewan ita ce ta faɗa ta fasa wannan tulu da Malam Nafi'u ya zo yana ta zagen ƴar bora. Shike nan kilisa ta ce "A'a wannan zance ba za a taɓa barin sa haka ba. Dole za a je a samu Malam Nafi'u a faɗa masa cewan ga yadda abun yake saboda ya sani cewan ƴar bora bata da laifi." Da aka je aka samu Malam Nafi'u kilisa ta ce ma magajiya su zo su je ta faɗa mata da bakin shi saboda ya sani cewan ƴar mowa ne ta haɗa wannan abu ba ƴar bora ba. Sai suka tafi wajen Malam Nafi'u. Kwatsam suna zuwa wajen Malam Nafi'u sai ya fara faɗa musu "Kun ga abun da wannan ta je ta ja sha min ko ta je ta sha min asara yanzu a cikin gida. Tuluna ya zo ya fashe, e! Yanzu dole sai na je na siyo wani tulun ɗibo ruwa, e! To ina ganin za ta koma gidansu ne." Sai kilisa ta ce "Kai dai ka tsaya hank ka tsaya tukunna ka kwantar da hankalin ka, za ka ji duk abunda ya faru." he ta kalla he kilisa ta kalla magajiya sai ta ce ma magajiya "Faɗa masa abun da kika ji." he magajiya tana jin tsoro tsoro. Sai kilisa ta ce "na ce ki faɗa miki abun da kika ji kika ji. Kakki damu ni ma sheda ne zamu gani a nan." Sai magajiya ta fara tana i ina cewan ai ƴar mowa, mau ƴar mowa ne ta fasa wannan tulu ba ƴar bora ba saboda ƴar bora ta je ta ɗibo ruwa ta ajiye lafiya lau da ƴar mowa ta zo ta ga wannan ruwan da aka ɗibo kawai he ta fasa wannan tulun da gangan don kai ma ƴar bora faɗa ka kore ta gidansu. He malam Nafi'u ya fara be yarda ba cewa ƙaryane ana ma 'yar mowa sharri ne wanda sharri ake ma 'yar mowa tunda ita ce yafi so. He ya ce bai yadda ba. Mhm.

Yaya rayuwa take sauyawa idan mutum ya koma birni? Gaskiya kam idan mutum ya koma birni rayuwa tana sauyawa sosai. Kaman misali, da ya riga ya saba da rayuwar karkara ta yadda da bai san kome ba. Wataƙila daga kiwon, tumakai da kaji irin na Hausa da ake faɗa. Sannan da shanayen in yana da su kenan yana da arziki a can. Sannan kuma sai zuwa gona, sannan kuma ya saba da zuwa rafi, ɗebo ruwa da dai sauran suwar aikace aikace da irin abincin da yake ci a ƙauye irin tuwo, tuwon masara, tuwon dawa da dai sauransu. To, a sanda ya dawo birni, birni akwai cigaba sauye sauyen rayuwa sosai da sosai a birni. Ta yadda a birni akwai tituna wanda ya bambanta da ƙauye ƙauye ba tituna. Akwai zirga zirgan ababan hawa. To, idan mutum ya koma birni, dole zai ta ganin abubuwa san zaman masa sababbi. To, da kananne sai ya fara ƙoƙari taya zai yi ƙoƙari ya dawo, ya misalta rayuwan shi ta yadda za ta zo daidai da ta birni. Dole dai birni akwai karatu. Mutum yana buƙatar don iya karatu da yanayin mu'amala. To, haka zai so ya fara ƙoƙarin cusa kanshi cikin mutane yana ganin abubuwa da yanayin yanda zai yi amfani da su. Misali akwai tibina na zamani, akwai gidan kem na zamani. Sannan kuma akwai yanayin hanyoyin tafiya na sufurin hawa. Shi ma to duk in ya zo ya gani zai sassaba da wannan abun nan. Gashi hanyar intanet ɗinnan a birni ta fi kyau, ta fi ƙarfi sosai da sosai ga makarantu a birni. Tun daga ya kama firamari, sakandari da kuma jami'u da kuma sauran makarantun kiwon lafiya wanda dubba a samu su a cikin karkara. To, a sanda mutum ya zo birni, duk zai ga wa'innan abubuwa a birni sunanan lafiya lau. Sannan akwai asibitoci masu kyau a birni, maimakon ƙauye. Ta yadda tun daga kiwon lafiyarsa da idan yana ƙauye ne, sanda yake ƙauye in rashin lafiya ya taso masa yakan shiga daji ne ya je ɗan sassako ganyen da zai ko ya zo ya haɗa ya dafa. To amma anan birni sai ga kawai yana zuwa chemist ko pharmacy ko wani asibiti zai ga yanda malaman lafiya za su kula da lafiyansa domin a dace da yanayin, a dace a duba ma abin da yake damunsa, a ba shi magani daidai da abin da yake damunsa. To, haka wannan zancen shi yake. Amma shi kuma ƙauye ba kalan wannan. Abinci ma dole ya bambanta masa. In bai yi wa hankali ba ma cikinsa zai ta lalacewa da farko kafin ya zo ya saba da yanayin kalan abincin da yake ci a birni. Saboda a birni akwai abubuwan more rayuwa sosai wanda idan cikin mutum ma bai yi saba da shi ba zai iya ja masu ciwon ciki. Misali a birni akwai su shawarma, burger, akwai ice cream wanda a karkara dubba wa'innan abubuwan da. To, dole zai zo a hankali a hankali har ya zo ya saba da su cikin shi. Tabbas rayuwa ta fi daɗi a birni in za a haɗa ne saboda birni komai zaka same shi a kusa da kai. Akwai sauƙin rayuwa amma kuma akwai kashe kuɗi ba kalan rayuwar ƙauye ba. Shi rayuwar ƙauye ba sauƙi, akwai wahala amma kuma ba wa kashe kuɗi. Shi kuma rayuwar birni akwai sauƙi amma akwai kashe kuɗi. Yadda rayuwar birni ya sauya yanzu kana gidan ka ma za ka sa a kawo maka abu masu sai da abinci ba sai ka fita ba zai kawo maka har gida. In ma ruwa za ka siya zai kawo maka har gida. In ma agogo za ka siya ko waya ko tufafin saka duka duk sai ka ga an kawo maka su har gida ba ka da matsalar komai. Haka rayuwa take ita a birni ke nan. Gaskiya kamar rayuwa tana canzawa, tana sauyawa idan mutum ya koma birni sosai da sosai. Wannan shi ne.

Kirari, yabon mutum da ayyukansa cikin kalmomi masu ƙarfi, ku bayyana yadda yake aiki. Kirari ko yabon mutum da kalmomi masu ƙarfi yana aiki ne a lokacin da ake yabon mutum. Misali, an fi yinsa ga sarakuna, shuwagabannin ƙasashe, 'yan majalisu, dattawa na gari, hakimai da kuma dagatai da su waziri da dai sauransu. Yadda wannan aiki abu yake aiki dai shine. Akwai mutanen da suke wannan kirarin watakan ana kiransu da maroƙa. Maroƙa su suke wannan kirarin ko kuma a ce makaɗa ko mawaƙa, dukkansu dai wannan abu guda ukun da dai yana nufin abu ɗaya ne saboda kowanne daga cikin ukun nan yana yin aikin ɗaya ne. Maroka suma suna kirarine suna yabo sannan suna rokan mutum. Shi ma mawaƙi yana yi waƙa ne yana yabo sannan yaɗ roƙa mutum. Makaɗa su ma suna kiɗi ne kuma sannan suna yin kirari suna yabon wannan mutumin. Misali sarki, yadda ake yabon sarki shine za a ce takawanka lafiya ɗan inna, takawanka lafiya ɗan baffa, takawanka lafiya shadirmi shadaka, majina a hauka a zame, bango madubin al'umma, uba uban marayu, uban da ba shi da uba, uban uwar da uban diyar da ba ta da uwa, uban diyar da ba ta da uba. Haka za ka ga ana wannan kalan kirarin. A yabon mutum a ce toren giwa, eh, sawun giwa taka na rakumi, toren giwa zaki baka shakkan kowa, ko gida ko jeji, ko ta ina kai ne, in aka juya gaba kai ne, in aka juya baya kai ne, sarki mai abin mamaki, sarki uban al'umma, sarki jagoran al'umma. To haka ake ma sarki wannan kirari. Haka shi ma dagaci ko waziri. Waziri akan mashi kirari shi ma a yabeshi sosai da yanayin ayyukansa, yadda yake kula da faɗa, da yadda mulkin faɗa yake gudana. Haka ake yi a yabeshi. A faɗa waziri kai ne waziri. Ba a yin waziri sai kai kaɗai. Kai kaɗai ne wazirin da aka sani. Duk wanda ya zo yana neman wani to kai ne kaɗai. Waziri kai ne faɗi a yi, sa a yi, hana a hanu. Kai ne wazirin faɗa. Kai ne nagaban hannun sarki. Kai ne shalelan sarki. Ita ma haka misali ta ɓangaren mata su ma ana musu wannan kalan kirarin nan ko 'yan siyasa, dukkaninsu in aka haɗu ana musu kalan wannan kirarin nan. Kirari dai abu ne wanda wasu mutane daga cikin al'umma, musamman maroƙa sun ɗauke shi, shi ne sana'arsu ta yadda suka ƙware a kan yin kirarin nan. Kaman misali akwai Sarki Sunusi Lamiɗo Sunusi, Sarki Sunusi na uku kenan, sarkin Kano, Najeriya. Wannan sarki akan yi masa kirari da yabo. Akwai wani mawaƙa, mawaƙi a sunansa Naziru da ya mashi wani waƙa. Wannan waƙan ta karade duniya a watan da aka yi mawa Sarki Sunusi wannan waƙan da yabo ɗin nan sai da ta fi kowace waƙa farin jini a lokacin nan. Itace wannan waƙar itace mata ku ɗau tirame yayi kuma kuce nadi dai anyi sarkin sunusi ne dan lamido. Duniya ta yi haske tun da ga Sunusi ya bullo hanya. Sunusi mai gyaran iko. Sunusi mai ƙarfin iko. Mata ku ɗau tirame ya yi kuma ku ce naɗi dai anyi. Sarki Sunusi ne ɗan Lamiɗo. Sai a ce Kano, Kano, Kano sai Lamiɗo. To wannan waƙa ita ce wanda waƙa da ake wanda ake kira Naziru Sarkin Waƙa ya ma Sarki Sunusi wannan waƙa. To haka dai yabo yake. A wannan yabo da waƙa da Naziru Sarkin Waƙa ya ma Sarkin Kano Sunusi Lamiɗo Sunusi na uku sai da Sarki Sunusi Lamiɗo Sunusi na uku ya ba ma wazi Naziru Sarkin Waƙa kyautar mota ƙirar G-Wagon wacce kuɗinta ya kai miliyan naira ɗari uku a wannan lokacin da ya ba shi wannan kyautar motar nan. Sarki Waƙa Naziru shi ma ya ji daɗin wannan sosai da sosai.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Riƙe lema lokacin ruwa yana da amfani sosai, yana da fa'ida sosai. Saboda idan mutum ya riƙe lema ko da ace da hadari ko ba hadari, indai lokacin damuna ne wannan riƙe leman zai yi masa amfani, zai amfanesa saboda a ko da yaushe musamman a yanzu da muke cikin watan August, September. Watukan watan Augusta da watan Satumba kenan. Ta yadda kowane lokaci cikin daƙiƙun mintuna kaɗan za ka ga ruwan sama ya sauko ba tare da shiri ba, ba ya kai wa daƙiƙa uku, huɗu zuwa biyar sai dai ka ji saukar ruwa. To shi yasa fita da lema yana da matuƙar muhimmanci da amfani sosai. Saboda ni ban mason ruwa yana jiƙani, to shi yasa ko da yaushe nake ƙoƙari na yi amfani da lema domin kada ruwa ya jiƙa ni. In zan fita gida ina ɗaukan lema ko da ana ruwa ko da ko ba a ruwa. Musamman ma in naga garin yayi duhu, hadari yana nema ya haɗu. To a wannan lokaci nakan ɗauka lema, na tafi da shi ko wajen aiki ko makaranta da zan je ko kuma in zan je wani unguwa. Haka nakan ɗauka lema in zan fita a moto na saka ta a gaban moto na ko a bayan seat ɗin moto na, kujerar zaman moto na. Domin wannan in muka tafi misali in ɗan ajiye motan in fito in ana ruwa zan cigaba da yin al'amura na ba tare da na tsaya ba. To hakan na da matuƙan muhimmanci sosai da sosai. Ɗaukan lema gaskiya yana da fa'ida musamman ma in mutum baya son ruwan sama ya dake shi kada ya samu ciwon zazzaɓi ko mura. To mutum ya kasance yana yawan ɗaukan lema yana tafiya tare da shi domin kiyaye kai da lafiyan jiki. Wannan na da fa'ida kuma ni ma ina yin hakan sosai da sosai. Ba ma ni kaɗai ba, yawancin mutane suke ma'aikata in mutum yanzu a lokacin yanzu da ake watan ruwan sama na mamaku, a duk in mutum ya fito da safe zai ga ma'aikata kowa yanzu kamar yadda mutum yake ɗaukan jakar ofis ɗinsa, haka yake ɗaukan lema domin zuwa wajen aiki da ita. Saboda ya riga ya san cewa ruwa zai iya ya sauko a ko da yaushe. To ko idan ya sauko ba zai tayin gudu ko yana gaggawancin ya samu waje ya pake ba, kawai zai buɗe lemarsa ne kawai ya yi amfani da ita. To amf- yana cikin amfanin lema sosai. Haka ba ma iya kaɗai lokacin ruwa ba, lokacin, lokacin rani, eh, lokacin rani ma haka ana amfani da wannan lema domin kare rana in rana yayi zafi da yawa musamman a garin to idan a garinmu haka idan turawa sun zo za ka ga ko da yaushe suna yawo ne da lema domin kare kansu daga zafin ranan da basu saba ba. Haka muma, en nan muma akwai ranan da idan yayi rana musamman in ana azumi to mutum yakan tafi da lema ne saboda ya kare kansa daga zafin rana saboda tunda yana azumi ba sai kada zafin ranan ya sa ya yi ta neman ruwa ko jin ƙishi ya galabartar da shi. To wannan shine gaskiya lema na da matuƙar amfani, tafiya da ita yana da fa'ida sosai. Lokacin rana akwai sanda ake fita, akwai sanda muka fita muka je makabarta da na zo kawai sai na ɗauka lema. Na ce gaskiya ni da lema zan tafi wannan makabarta saboda da kwai rana sosai za a ce wannan jana'izan nan. Na tafi da lema da na je makabarta nan da lema kuwa mutanen da suka zo suka shiga cikin inuwar lemon nan suna da yawa sosai saboda ya taimaka sosai saboda a makabartan babu yawan bishiyoyi babu kuma barandan da mutane za su ɗan kare kansu daga zafin ranan nan. To abun ke nan wannan shine lema gaskiya yana da matuƙar amfani a ko da yaushe a ko ina sosai da sosai. Toh haka abun yake in mutum yana so ya ji daɗin al'amuransa zai iya ɗaukan lema ya tafi ba tare da ya sha wahala ba ba tare da yayi fargaban saukan ruwan sama ba.

Taimakon dangi daga albashin mutum. Ku faɗa ra'ayinku game da wannan nau'i. Taimakon dangi daga albashin mutum abu ne wanda yake zuwa ta fanni daban daban ko ta yanayi daban daban. Taimako dai gaba ɗayan shi, shi abu ne mai kyau wanda ake so a dinga yi musamman ma ga danginka na kusa, ƴan'uwanka. To wanda zaka fara idan kana da mama, maman ka sannan in kana da baba, babanka ya biyo baya. Sannan in kana da ƙannai, ƙannenka su ma su biyo baya ka taimake su yana da kyau sosai da sosai daga cikin albashinka. Sannan haka in kana da yayyi suma duk zaka ɗan duba ka gani duk da yayyinka ne ka duba ka gani me zaka iya taimaka musu da albashinka tunda dai abin taimako ne ba an san yadda rai yanayi zai kasance ba. Taimako abu ne mai kyau da ake son mutum ya dinga yi amma sai dai akwai taimakon da mutum in zai yi shi ma sai yayi nazari kafin nan. Yanzu misali, idan ina da ƙanwa ƙanwata kuma ta zo zata haihu sai mijinta ana neman kuɗin da za a mata tiyata da za a mata aiki naira dubu ɗari da hamsin. Mijinta misali yana da dubu ɗari ne kawai. To kaga a lokacin nan ai ba sai an tambaye ni ba zan taimaka. Wannan ni da kaina in na ga yanayin haka zan ciro kuɗin nan na taimaka domin a ceci rayuwar ƙanwata da kuma abun dake cikin ta wannan abu ne wanda ni da kaina ma tunanina mai kyau zai ba ni wannan tunani. Haka sannan akwai taimakon da idan mutum ya zo maka misali, an haihun masa ne. To da aka haihu aka samu ƙaruwa sai ya zo ba shi da kuɗin ragon suna. To wannan kuɗin ragon sunan da bashi dashi, to kai kuma zaka duba ka gani haihuwa na farko ne koko bana farko bane. Tunda mu yadda muke al'adarmu ta ƙasar Hausa a Najeriya shine idan mutum ya zo aka haihuwa masa haihuwan farko zaiyi duk yadda zaiyi yayi kacaniya domin ya samu kuɗi. Ya ga ya yanka ma wannan abin da aka haifan masa ko namiji ne ko na mace ne ya gaya ya yanka mashi rago. A ranar da ya kai kwana bakwai a duniya, na wannan jariri. To idan haihuwan farko ne kaga ana buƙatan kuɗin rago, mutum zai iya ya duba ya gani sai yaɗan taimaka ya bada tunda shi dai wancan Allah yayi lokacin ba shi da shi. Amma idan ba haihuwan farko ba ne to sai a duba a ga yanayin yuwuwar abun. Shin za a iya a taimaka mashi ko ba za a iya a taimaka mashi ba? Ai yanzu a nan bai zama dole ba tunda ba yanayin haihuwan farko ba ne ba. Saboda in da haihuwan farkon da za a taimaka mashi shi taimako tunda ba za ka zo ka ƙure kanka ba ka kwashe kuɗinka domin ka je ka yi wani abubuwan don ka birge mutane kai kuma da ga baya ka zo kana zare ido kai ma kuɗi ya ƙare maka. Ba'a yin taimako haka. Taimako ana yinshi ne daidai gwargwado. Baya ga mutum ya cire kuɗin abincin da zai ci da kuɗin abun da iyalanshi za su ci, da kuɗin da zai kashe na mota. Ko na mashin wanda zai dinga ɗaukan shi yana kai shi wajen aiki ya kuma dawo. Sannan da ƴan kuɗaɗen da yake tunani in ya je ɗan saya ma yaranshi takalma da kaya to abin da ya rage ya yi rara. To shine da wannan ne zai zo kuma ya gani me zai iya taimaka ma dangi tunda dai dangi na kusa ne kuma taimako yana da kyau sosai ya dace a yi shi. Amma idan mutum bai yi wannan lissafin ya cire kuɗin da ya dace ya cire ba na yan buƙatun gabanshi, to ya je ya taimaka da duka kuɗin shi to shi ma sai ya dawo kuma shi ma yana buƙatan a taimaka mashi. Shi yasa yana da kyau idan mutum kafin ya bada taimako shi ma ya tabbatar da cewan ya tabbata baya da buƙatan wani abu har zuwa ga ɗayan sanda ɗayan albashin shi zai zo a ba shi. To yana da kyau mutum in zai yi taimako shi ma ya duba kada ya ƙure kanshi gaba ɗaya ya kwashe kuɗinshi ya taimaka ma mutane shi kuma ya zo gidanshi ba a ci abinci ba ko kuma bai ajiye raran kuɗin da idan matanshi, iyalanshi basu da lafiya wanda za a ɗauke su a kai su asibiti ba. Tunda dai shi ma wannan duk tsari ne mai kyau. Ko wani magidanci yana da kalan wannan tsari a rayuwarsa. Abu ne mai kyau kan mutum ya taimaka amma sai mutum yanayi yana taka sannan yana duba yanda al'amuran suke. Wannan shi ne a takaice.

Ku faɗa yadda kuke shirya gida idan baƙi za su zo. Idan baƙi za su zo gaskiya kam a kowane gida a ko da yaushe ana ƙoƙari aga an shirya gida, an tsara gida, an tsabtace shi, an nema, an yi kwali ma, an tattara kayakin da ya dace a tattara. Soje guda an samu ɗakin da baƙin nan za su zauna. Shima an share shi, an gyara shi in wanki wa yake nema ayi mashi wanki. In tiles ne aka yi ma ayi mashi mopin yayi haske. A ɗauko turaren wuta, a sassaƙa, a nemo katifa shima a saka a tsara musu dai komai yanda ya dace ta yanda baƙo in ya zo zai sami wajen kwanciya mai daɗi yayi bacinsa a natsai hankalinsa kwance ba tare da ya ji wani hamami ko wari a ɗakin nan da yake ba. Baƙo kam yanada mafimanci sosai. Shi yasa haka za kuma a duba aga wane bayi ne zai yi amfani da shi. Shima wannan bayin da baƙon nan zai yi amfani da shi a tabbatar an tsabtace shi, an gyara masa shi yadda in ya shiga bayin nan zai dinga yin al'amuransa cikin kwanciyan hankali da natsuwa. In ya ga bayin akwai tsafta shimanen wajen. To haka za a gyara ko ina baƙo in ya zo ya ga kome an shirya masa shi kamar me ne. Haka a lokacin da ya tsakku, ya duro, ya kawo ya zo wannan wuri, ya zo yana zuwa shirin abinci da wuri da wurin zama dama duka an riga an yi masa shi. Kaman misalin abinci, abincinsa da zai ci a wannan lokaci domin yana zuwa za a fara taraban shi tukuna. A kai shi ɗakin da zai je, ɗakin inda iyaye suke inda zai zo su gaggaisa da mutane. A kawo masa ruwan sha ya sha in ya ɗan sha ruwa, ya ɗan natsu, ya ɗan huta a hankali sa nan a ɗauko abinci a bashi shima wanda zai ci domin ya riga ya kwaso gajiya da yunwan hanya gaba ɗaya. Tau in yaci daganan ne sai a dan yi fira sai a kai shi anuna ma shi wannan ɗaki da aka gyara mashi shi aka share shi aka yimasa shin fida na katifa ko na gado da yake bisa. A nuna masa a nan ɗakin ne inda zai dinga kwana har zuwa tsawon kwanakin da zai yi. Wani baƙon za ka ga in ya je zai yi kwana biyu ne, wani kwana uku, wani kwana ɗaya, wani ma sati ɗaya. Wani kuma zai ce zai zo yi wata ɗaya. Musamman ma in mata ne za ta iya ta zo ta ce sai ta yi wata ɗaya sannan za ta koma daga zuwa inda ta fito. To abinci dai dama akan tanadan masa. Abincinsa na safe, na kari, na safe daban, na rana shima za a yi daban, na ya dare ma wanda za a yi shi ma daban. Saboda muhimmancin baƙo za ka ga in aka yi baƙo ko da a ce gida ba a yi dafa abinci a kai a kai ne. To a lokacin nan za ka ga an koma ana dafa abinci a kai a kai saboda wannan muhimmancin da baƙo ke da shi. Saboda kada a bar baƙo da yunwa akan shirya masa abubuwan shi yadda zai ga kome da kome an ya tafi dai dai da yadda ake so baƙo ya zo ya ji daɗin zuwa ta yadda zai ji daɗi gobe ya ga ya dawo wannan baƙunta a wannan gida da ya zo. Baƙo na da muhimmanci sosai. Dubawa ta ƙarshe kafin su iso shine. Akan tabbatar da cewan an sami musu kwatanci inda za su gane wannan gidan da za su zo ko ta hanyar wayar salula ko kuma ta hanyar a tura ɗan aiki ya je ya ɗauko su a tasha domin ya iso da su wannan gida yadda abin yake kenan. Sannan kuma akan je a nemo ruwa mai sanyi ko kuma abin sha abin zaki mai sanyi domin a bashi shima ɗin ya sha. Tau haka dai zaka abubuwan dasuke akai akai ba wani takura haka a salami baƙo har yazo ya zauna iya sawon zaman da zaiyi wata ƙila baƙon ya zo biki ne ko sun zo biki ne da shi da matan shi da 'ya'yan sa gaba da iyalai ɗaya sun zo bikin wani gida ne. To haka har a zo a yi kome da kome ya kammala baƙo ya samu wajen zamansa lafiya lau ba shi da wani matsala wajen zama, ba shi da matsalar abinci daban ɗakin inda zai dinga zuwa yana zagaya domin biyan bukatunsa na wanka da bayan gida da dai sauransu. Wannan shi ne yanda ake shishirya ma baƙo al'amara.

Ku gaya mana game da koyo ta waya ko kwamfuta. Game da koyo ta waya ko kwamfuta, wa takan abu ne dai wanda zamani yazo da shi ta yadda an sami cigaba yanzu sosai da sosai. Mutum yana ɗakinsa yana kishingiɗe a kan gadonsa ko katifarsa zai koyo abinda yake so ya koya cikin sauƙi kuma ya iyashi yadda ya dace cikin sauƙi ta wayarsa ko ta hanyar kwamfuta. Wannan shi ne ake kuyi yawan yi yanzu a wannan zamani namu ta yadda yanzun daga America ko daga China ko India ko daga yabani za kaga kowa yana koyon abu daga nesa daga wajen malamanshi na nesa kuma ɗalibin shima na nesa. Kana koyan abubuwa da dama da dama. Misali, kamar ni akwai yassan lokacin da na koya yin wata sana'a ta haɗa sabulu daga ƙasar China. Sabulun nan inka haɗa ta ka samu abubuwan da ake haɗa ta, za kaga haɗa tane ta daɗe tana maka aiki bata ƙare ba. A wannan lokacin nan to dana koya wannan haɗa sabulun nan na haɗa shi, to sai komai ya dawo duk sanda ma nake so nayi wanki ko wanka, nakan haɗa wannan sabulun ne ƙwara ɗaya ne zaka iya kayi wanka dashi za kuma ka iya wanke tufafin ka da shi. Haka ake amfani da wannan sabulu daga China ne na koyo shi ta yadda nayi amfani da wayata ta hannu domin koyon wannan haɗa sabulu. Haka akwai lokacin dana koyi wani abu haɗa abu a kwamfuta, shima ɗin na koye shi ne daga America. Malamin na America amma munanan Nigeria ya haɗa ɗalibai daga fanni na duniya daban daban. Wasu ɗaliban suna Egypt, wasu ɗaliban suna Nigeria mu kenan, wasu kuma suna cotonou, wasu suna Niger, wasu ma suna can ƴan American ne suma ɗin, wasu ko daga Faransa duk ya haɗa de haka yata koya mana wani abu. Manhaja da take, da take kan software na Excel muka koye shi domin Excel na da matuƙar muhimmanci sosai da sosai wajen yin aikin al'amuran yau da kullum. Musamman ayyukan ofis ana koyan shi sosai da sosai kuma akan yi shi sosai da sosai saboda Excel na da matuƙar muhimmanci. Idan mutum yana so ya koya Excel in dai har ya koye shi ya iyashi to duk inda ya je a faɗin duniya zai iya yin aikinsa lafiya lau ba tare da ya samu tsaiko ba. To wannan haka abun al'amuransa ke tafiya a hankali a hankali. Misali kuma ta uku, akwai sanda naje na koyi wani sana'a ta kwamfuta a makarantar kwamfuta ta Dialogue Institute of technology and computer. Wannan Dialogue Institute and technology and computer ɗin nan ya haɗa abubuwa da dama kwasakwasai ne da dama wadda ya haɗa ta yadda ake haɗa, ake, ake haɗa, ake haɗa calculator abin lissafi a waya ta yadda ake kuma haɗa irin mutum in zai haɗa ɗan manhajan shi ne ta cikin kwamfuta wanda zai dinga yin talla a yanar gizo shima zai koya a nan wajen shima ana haɗa shi cikin sauƙi ba tare da an sha wahala ba. Haka akwai lokacin da shima naje wani makaranta, shima ɗin da na je na yi rajista a makarantan amma shi kuma a gida ake koyo amma za ka je makarantan domin su baka lamban da zasu saka ka a cikin wannan makaranta tasu wanda za kuyi amfani da wayanku ta hanyar Zoom kuna yin wannan karatun ajin cikin sauƙi kuma ba tare da ansha wahala ba. Shine aikin haɗa takalma muka yi shi, muka yi karanta shi har na tsawon wata ɗaya a ta waya sannan sai muka je muka yi shi kuma a zahiri a fili shima na tsawon wata ɗaya. Shima kamar wannan gaskiya ya bada ma'ana sosai da fa'ida. Gaba ɗaya sanda muka je muka koya na asalin baya ga mun gama yin tutorial ɗin a waya sannan muka je muka koya kuma a asali bayan mun gama. To hakan shima ya bamu fa'ida sosai ya kuma buɗe mana ƙwaƙwalwan mu shima sosai wannan.

Sautin murya da ba a rubuta ba a hausa. Ku faɗa yadda kalma ɗaya take iya samun ma'ana biyu. Sautin muryar da ba a iya faɗar sa da Hausa ba da yadda sautin murya ke kaman ke ma'ana, ke da ma'ana biyu. Kaman misali kalman da ake karantawa ta hanyoyi biyu, yadda mahallin zance yake fayyace ma'ana. To misali, akwai kalma ta eh. "E" wata kalma ce ta Hausa wacce ake amfani da ita ta hanyoyi daban daban. "E", in misali mutum ya ce "e", ana cikin zance sai ya ce mishi, "ka ga ran nan ai tare da Sefu muka je tudun wada. Daga tudun wada muka biya muka je kadaure a lokacin sai da sanda muka je tudun wada muka tsaya a wani gida domin kwaso kayayyaki na bikin sagir. Wannan kayayyakin ya haɗa da gado, da katifan shi, da komai da komai. A lokacin sanda ke nan in mutum na ba ma ni ne nake ba ma in Abba labarin ciwon ga yanda muka je mu kwaso wannan kaya. To da na gama ba shi labarin yadda muka kwaso wannan kayan nan, da Sefu ya zo sai na ce 'Sefu ba haka ba ne ba. Ba mun ce ɗauko kayayyakin sagir da ni da kai ba muka biya ta tudun wada. Sannan muka je kadaure muka ɗauko katifa, muka ɗakko zanin gado, muka ɗakko fulan gado shi ma duka duk ba mun daɗɗakko ba tare da kai 'Eh, Abba ne wai ya ce wai duk ba mu je ba. Don Allah ba mun je ba.' sai Sefu ya ce mai, 'Eh, eh, ka ga a nan wajen sana'an na'am ke nan. Eh mun je mun yi wannan abun nan.' idan kuma ina so in yi amfani da kalman 'e', sai na ce 'Sefu ba, ba mun je da kai ba. Muka je tudun wada aka ɗakko kayayyakin bikin sagir har muka tsaya muka ɓata lokaci muka taci masara a hanya. Yaron kafintan nan mukai mukai da shi ya mana abin da muke so ya ƙiye mana. Eh har sai da muka sa hannu kaman za mu dake shi sannan ya zo ya mana. Mamman shi ta zo tana ba mu haƙuri. Don Allah haka Sefu bai faru ba.'" A lokacin ina ba ma Abba labari ke nan, sai Sefu ya ce 'e haka bai faru ba'. To ka ga nan ma kuma 'e haka bai faru ba' ta zo a wajen inda take nuna a'a ake nan. 'E' ana amfani da ita wajen 'e', kuma 'e' ana amfani da ita 'e a'a abin bai faru ba. To haka dai kalmomin Hausa wanda ake mu'amala da su harshen su guda ɗaya ne amma ma'anonin su yakan zama biyu. Wannan e ɗin dai ita gaskiya tana ɗaya daga cikin babban wannan hanyoyi da ake amfani da su ta wannan hanya 'E' takan ba da ma'anar 'e an yi abu', 'e' takan ba da ma'anar 'e ba a yi abun ba' saboda a fayyace gaskiyar lamarin yanda aka yi abun. To amma da yake dai harshe ne harshen Hausa kuma kowa yakan fahimce shi idan aka yi zance aka yi bayani dalla dalla domin ba'a san kowa ya ga ya ce ya yi kuskure. To amma dai wannan kalma ta 'e' gaskiya tana da matuƙar muhimmanci ta wajen nuna ma'anoni ta yadda idan aka gama bada labari ko aka gama tsara zance kawai abun da ake so a ce a ce 'e haka ne', sai a ce 'e haka ne'. Wannan kalma yadda ake rubuta ta kawai ba ta da wahala. Ana wasu na rubuta 'e' ne, harafin 'e' da kuma harafin 'h'. Wasu kuma suna rubuta harafin 'e' ne kaɗai. Yace 'e', 'e' haka. To abun da za ka gan shi ba wahala amma kuma yana da ma'anoni guda biyu. Ta yadda in aka bada labari ne ana neman ai amfani da wannan ma'ana za'a bada labari ta haka. Haka kuma idan ana so a tambayi gaskiyar lamari ne 'e' ana amfani da ita domin tambayan gaskiyar lamari, 'e' kuma ana amfani da ita domin jin rashin gaskiyar lamari. Wannan shi ne kaɗan daga ciki kenan. Ba sai ina ja da yawa ba. Tafi duk da dai akwai sauran kalmomi amma bari mu yi amfani da waɗannan kaɗai. Ehem.

Ku gaya mana game da yin tukwane. Watakan shi dai yin tukwane wani abu ne wanda ake yin sa maƙera ke yin sa. Maƙera ke haɗa tukwane kala daban daban na man, na tun daga har na ƙasa, na holoko da na ƙarfe da kuma na dalma da dai sauransu. Duka wannan maƙera ne ke yin su. Misali a yanda ake yin su shine akwai tukunyan ƙasa wacce ake yin ta da ƙasa, wacce ake yin ta da ƙasa. Wata ƙasa ce wacce ake samun ta ba a ko'ina ba. Akan samu wannan ƙasa ne kaɗai a gefen wani rafi. Ita ma rafin ba a ko'ina ba. Irin rafin da akwai tsakuwa tsakuwa da dutse dutse a gefen ta. A nan ne ake zuwa a je a nemo wannan ƙasa. In aka nemo wannan ƙasa sai a ɗibe ta, a kai ta maƙera inda za a je a gasa ta. In aka gasa ta tagasu tagasu, sai a sarrafa ta, a ɗan ƙara mata wasu 'yan abubuwa, wasu sinadarai wanda zai ƙara mata danƙo da ƙarfi. Aka harhaɗa shi, aka gasa shi, aka narka shi, aka zuba, aka juya. To sai a samu wannan abun mazubin haɗa tukunyar nan. A same shi, a zuba. In aka zuba, sai a ɗan barshi, ya ɗan bushe. Aka bushe sai a samu ɗan abu, aɗan bibbige shi ɗan ƙarfe kaman guduma guduma a bibbige shi kaɗan kaɗan ya fita domin yadda zai ba da taswirar yin wannan kalan wannan tukunya da ake so a zuba sa. To wannan ke nan. Shi dai yin tukunya wani sana'a ce wacce ake yin ta tun fil azal saboda kowane zamani yana zuwa da kalan nasa tukunya kuma sannan kowane zamani dole sai an yi amfani da tukunya domin yin girki, domin ɗaura ruwan wanka, domin sauranrakin ayyuka na yau da kullum. Dole ana buƙatan tukunya a wannan ayyukan. Kuma sannan akwai tukunyan da ake yin ta da dalma. Wanda ake yin ta da dalma shine aka samu kayayyakin dalman ta yanda ake samun sa. Shima ɗin dai akan ƙasa ne ake samun dalma. A tace shi, a tankade shi, a fitar da dalma sannan a kaishi maƙera a narka shi, in aka narka shi sai a zo a haɗa shi a zuba, sai ya fara bada tukunya. Wannan tukunya da ita ake yin amfani da ita yanzu wayanci sosai a wuraren da akeyin bukukkuna, saboda wannan kalar tukunyar dalmar nan tana jure wahala kuma akan yita babba. Duk girman da ka yi ta ba za ta fashe ba saboda da dalma ne, narkakken ruwan dalma wanda aka zuba shi domin ya fitar da wannan taswirar tukunyannan a cikin roban haɗa tukunya. Sai aka samu wannan ƙatan tukunyan da ake amfani da shi a gidajen biki yanzu. Yawanci da su ne ake amfani da wannan tukwane domin yin girkin biki da miyan biki da dai saura sauran su. Abubuwan kam na da yawa sosai da sosai amma in muka ce za mu faɗi kowanne lokaci kaman ba zai barmu ba. To sai muka dan faɗi dai dai wadaida. Sana'ar tukunya dai kam wasu, wasu, wasu sun taso, sun ga ana yi ne a gidansu suka zo suka yi har suka gada suka iya. Wasu kuma, wasu kuma sun so ne suka koya kuma Allah ya taimake su suka iya. Tayadda har suka ƙware akan abun, sannan yaran su ma suka taso suka gani suma suka fara koya abundai suma sai ya zamarwa yaran su suma yanzu sun gada ne su kuma maimakon da suka koya. To haka dai sana'ar take. Yawanci dai kam za ka ga abin gadan shi ake yi saboda kowane sana'a za ka ga ɗa uba na ƙoƙarin ya gadar ma ɗansa domin ɗansa ya zama jagora a kan wannan sana'a. To musamman haka wannan ita ma sana'ar tukunya ba a bar ta a baya ba. Aikin gado ne. Za ka gani mutum za ka ga akwai gidan da ake kiransa gidan tukwane a unguwar mu. Watakan shi ne sana'an su, shi ne gadon abin da suka gada a wajen kakannin kakannin su wannan fasaha ta haɗa tukwane.

Ku gaya mana yadda kuka zaɓa tsakanin abubuwa biyu kwanan nan. Yadda na zaɓa tsakanin abubuwa biyu kwanan nan shine, abun da na zaɓa akai shi ne wasu 'yan mata ne guda biyu da aka kawo man. A ka ce man in zaɓi ɗaya wacce zan aura a cikinsu. Da na zauna, na zauna nayi nazari, na kalle su nayi tunani. Kowacce an dai faɗa mun su ne aka ce in je can gidan anti na akwai wata yarinya zan je in ganta sunanta Aisha. Sannan aka ce kuma in je ɗayan gidan ita kuma yaya ta ne suna zaune da yayata a gida ɗaya ita ma in je in ganta ita ma sunanta Maryam, na ce to shi kenan. Sai na je na sami yayata da farko. Na ce ya take ganin Maryam? Ya Maryam take mai ɗabi'un Maryam. Ta faɗa mun Maryam ta iya girki, tana da tsafta, tana ta bata kiwuyan aiki, ta, na wanke wanke kullum, tana share gida, tana wanke bayi kuma dubba ta damu ba. Ita kaɗai take yi bata da kiwuyan yin wannan aikin nan Maryam na ce mata to shi ke nan. Sannan yare ma tse yin matsayin karatun Maryam. Ta ce mun gaskiya Maryam bata da karatu sosai amma dai tana kan yin karatu ne yanzu. Na ce to shi ke nan ba damuwa. Sai na ce to ya yanayin ɗabi'un ta? Ta ce gaskiya Maryam na da kunya dan Maryam ma ko magana bata saka so tana yi ba. Haka bata da ƙawaye. Haka dai Maryam take amma dai bata da karatu mai zurfi ko na boko ko na islamiyya duka bata da shi mai zurfi. Na ce mata to shi ke nan. Sai na koma ɗayan gidan antin nan nawa ita ma wacce akwai Aisha a gidan da aka ce ita ma naje nan. Sai na tambaya ya Aisha take. Aka faɗa mun Aisha tana da boko, ta yi boko, ta gama jami'a kuma kyakkyawa ce, tana da ilimin boko, a kan ta ta yi islamiyya dai-dai gwargwado, na ce to shi kenan. Shi ma na ji wannan. Na ce ya yanayin tsaftan ta? Aka ce mun ai 'yar ƙwali sa ce, 'yar ƙwali sa ce. Ita koda yaushe ma ita yai dai tayi wanka, tayi fes fes, ta fita gida, ta bar gida abin ta, dussan da zaka ganta. Ta fita ta wargiye. Na ce ya yanayin aikace aikacen gida? Ai ita ƙannanta kawai ke yin wannan. Ita dun bata yi na ce to shi ke nan ba damuwa, ya yanayin tarbiyyar ta? Aka ce mun ahaa bata da matsala. Aisha bata da matsala zaka ji daɗin ta na ce to ba damuwa. To wannan kaga abu ne wanda aka kawo man in zaɓa a cikin guda biyu. Ita, ita, ita Maryam bata da ilimin boko da na islamiyya gaba ɗaya amma kuma tana da tarbiyya, tana da natsuwa, tana yin aiki, bata da kiwuyan yin aiki kuma ta iya girki, ta iya abinci kuma tana da tsafta. Ita kuma Aisha tana da ilimin boko kuma tana da tsafta amma tsaftan jiki. Ita ta bata yin wani aiyukan gida kawai hai dai ita dai zata gyara kan ta, shi kenan bata damu da ta gyara ƙannen ta ba sai dai kawai ta gyara kan ta ko girki ma bata ma cika shiga kicin tayi ba. To ni kuma dana natsu wannan fannin tunda ka gani kuma aure zan yi. Sai na ce duhu ni gaskiya wacce zan zaɓa anan shine zan zaɓa Maryam saboda Maryam ita ce wacce take yin aiki bata da kiwuya, tana da kuma tsafta sannan kuma tana da ladabi da biyayya, tarbiyya mai kyau. Dud dadai ba tayi boko ba, bata yi islamiyya mai zurfi ba amma kuma tana jin maganganu kuma tana da biyayya, tana girmama na gaba. To shi kuma aure abun da yake buƙata kenan ba wai kyan jiki ba ko ilimin mutum ba, ba shi bane aure ke buƙata. Aure na buƙatan mutun ne mai ladabi da biyayya da jin maganganun mijin sa yana yi bari na bari abin da aure ke buƙata kenan. Kawai ni, na ce gaskiya ne dai Maryam zan zaɓa domin matan aure nake so ni ba wai matan da zan aura majama'a su gani ba.

Hanyoyi a lokacin sallah yaya suke a garinku? Hanyoyi dai kam a lokacin sallah a garin mu wata kan hanya na cika, hanya na cika sosai da sosai. Ta yadda hanyar motoci ya cika, hanyar ƙafa ya cika, hatta hanyar da ba ma a cika bin sa ba shi ma yana cika sosai da sosai. Musamman ma dai hanyar titi ta inda motoci ke bi saboda mutane sukan dawowa wasu kuma sukan fita. To wannan hanyar yakan zama ya cika sosai. Gaskiya hanya na cika sosai a lokacin sallah a garin mu. Titi yakan cika cikan da yakan rage mutane a, a hanya wanda mutum wani zai iya yi awa ɗaya a hanya wani minti talatin. Wani ma in aka samu matsala aka samu aka siyo wata mota ta yi zafi ta mutu a kan hanya sai mutum ya yi awa biyu awa uku yana kan hanya bai fita ba. Gaskiya a lokacin sallah hanyoyi na cika sosai da sosai. Amma duk da haka idan mutum ya san gari shi ɗan gari ne to yakan bi zagaye yaje ya bi ta wani waje inda ba cinƙosan mutane ko kuma inda da cinƙosan mutane kaɗan bada yawa ba domin ya yi sauri ya je inda zai je ya tsine zuciya kai cikin natsuwa da salama. Amma kam gaskiya hanyoyi na cika saboda da akwai hanyoyin da misali lokacin bikin babban sallah za ka ga manya manyan motoci irin wanda suke sufurin raguna da shanayen suna hanyar nan. To akwai sanda wani babban sallah da aka yi babbar mota na tirelan raguna ya faɗi a kan babban hanyar shigowa Kaduna wadda a wannan lokacin nan wasu matafiyan har heda suka kwana a kan wannan hanyar saboda an ƙasa matsar da wannan babban tirelan motar da ta faɗi. Har sai dai ya ja suka kwana a kan hanya. Wasu kuma sauƙa suka yi daga kan abin hawan su suka fita suka taka da ƙafa suka wuce wajen da wannan motar yake suka nemi wata mota suka hau suka tafi inda za su je saboda su dai muhimmancin su, su je wajen da za su je. Wasu kuma a wannan hanyar, yanda suka yi motocin hayane kawai suka fi je suka juya suka koma inda suka fito har tafiyan da sun haƙura kenan da yin ta domin ba su samu zuwa ba. A wannan lokaci an samu ƙalubale sosai ta inda har wasu har kwana suka yi a hanyar nan sai sai da aka zo aka kawar da wannan ragunan nan. Wasu sun mutu wasu a wajen ma aka yanka saboda wahala wasu kuma a nan wajen dai masu shi dai sun yi asara sosai. Ita kuma motar aka samu aka janye ta a hanya sannan aka fara wucewa a hankali a hankali. To wannan yana cikin ƙalubalen da ake samu lokacin sallah. Shigowan manyan motoci musamman babban sallah shigowan manyan motoci da suke shigowa da raguna daga yankunan ƙasan nan misali irin su yankin Yobe. Damaturu, yankin su Kano can wajajen su Dimbilin da kuma yankin su Kaduna suma haka ana samun raguna. Yankin Sokota ma duka ana samun raguna a Arewacin Nijeriya. To a wannan lokaci ne za ka gani cunkoson abubuwa daban daban yana nan ta ko ta ina. To mutum da dabara da wayo zai ta samu dai ya yi ta kauce ma wannan. Mutum in shi kaɗai yake ya ɗauko motar haya ne zai iya in ya zo ya samu wannan ƙalubalen cunkoson nan sai ya sauƙa ya biya mai moto kuɗin shi ya ƙara wucewa da ƙafa ko ya nemi ɗan acaɓa ya hau ya wuce da shi wajen cunkoso. Abun hawan nan tunda su ƴan acaɓa ƴan gada gada ne sun iya shiga saƙo da saƙo kuma mashin ne ba babban abin da take buƙatan hanya mai faɗi ba. To in ya je can gaba sai ya samu wata mota ya hau ya ƙara sa inda yake so ya je. Ka ga shi wannan dabaran da ya yi ke nan domin kauce ma wannan hanyar cunkoson wannan cunkoson hanyar nan wannan shi ne.

Me kuke dafa idan baƙi suka zo? Abin da muke dafawa idan baƙi suka zo yana da yawa, da banbanci mai yawa da kuma yanayin abin da muka gani za mu yi a wannan lokacin na daban-daban. Misali, idan lokacin da baƙo ya zo ne, baƙon da ya zo mana kawai ba zato ba tsammani, ya zo daga wani gari bai faɗa mana zai zo ba ko dai muka gan shi ya zo, irin yayyin baba wanda ka faɗa haka sun shigo ne. Kalan waɗannan in suka zo, mu kan nema abinci ne wadda ba zai ɗauka lokaci ba wajen dafa shi. Mu yi maza-maza mu dafa musu shi domin su samu su ci, mu ba su ruwa har mu ba su ruwa, muna ba su ruwa muna ɗan fira kaɗan kaɗan kafin su ankara su gama shan ruwan su ɗan huce ka jiya abincin ya sauka. Misali irin wannan abinci akwai taliya. Taliya tana da saurin dahuwa. Taliya ta fulawa ta Hausa ke nan ko kuma taliya ta turawa ta kamfani wacce ake sayar da ta a shagunan kanti tana da saurin dahuwa ita ma ɗin wannan. Sannan akwai kuskus, shima kuskus yana da saurin dahuwa. Kuskus na da saurin dahuwa shima ɗin ta yadda mutum zai dafa shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci cikin mintoci anyi an gama an sallami baƙo. Sannan in ba zai yiwu ba, to haka, to za mu iya mu je mu siyo ma baƙo, wani abu wanda kawai ana saidawa a gari domin mu ba shi ya ci wanda ba, sai mun tsaya mun ɓata lokacin mu ba. To wannan ke nan. Amma idan baƙo ya faɗa mana su wanga shi nan zuwa, zai zo lokaci kaza, to mu kan tsara komai akan tsari, kaga tun daga kamawa da yanayin abincin kalan tsarin abincin da za a siya a dafa masa ya ci komai wahalan shi in ma sakwara ne a lokacin kafin ya zo mun san yadda zamu tsara lokaci. Akwai masu taimakawa, yaran gida na nan wanda zai je ya siyo doya zai yana nan zai je ya siyo, wanda zai zo ya fere ya dafa ma akwai masu taimakawa a kan haka. Sannan haka, idan kafin baƙin su zo an riga an gama dafa wannan sakwara, an daka shi, an haɗa mashi miyan shi, ba wani abin da ake jira sai dai kawai zuwan baƙin su zo ga sakwaran su na nan haka. Haka idan tuwo ne shima in dai baƙin nan sun faɗa cewan za su zo, shima ɗin za a iya a tuƙa tuwon nan har a yi miyan nan kafin wanda zai daidaita lokacin zuwan baƙin nan. Amma idan kawai kwatsam an ga baƙo ne ya shigo cikin gari, an ga baƙi ne sun shigo cikin gida, to, wannan bamu da wani daman da za mu iya duba wani abu wanda zai ci a lokaci mai yawa, sai dai mu ɗan dafa masa taliya ko mun ɗan haɗa masa tea da buredi idan da daddare suka zo to haka dai amma kuma idan an dace an yi abinci ma, to wani lokaci kawai abincin za a ɗauka a basu su su ci. Mu kuma ƴan gida sai mu ɗan zauna mu ɗan jira har lokacin da za a ɗan ƙara dafa wani abinci tun da mu dama muna gida ne bamu da gajiyan tafiya tare da mu kamar yadda baƙo yake da gajiyan tafiya tare da shi. To yanda abun yake ke nan. Su baƙi shi yasa yana da kyau kafin baƙi su zo su sanar wa mutane cewan za su zo rana kaza, za su hau mota ƙarfe kaza. In suka hau mota ƙarfe kaza, za su iya sauka daga motan nan zuwa ƙarfe kaza sun iso gidan nan. To haka abin da ya dace baƙi su dinga yi kenan idan zo, kafin su zo gidan mutum in za su zo su kai ɗamarar niyan za su zo. To haka ya dace. Ba wai kawai a ga baƙi sun shigo gida kai tsaye ba ba cewan ga mu nan zuwa. Wannan abu kama akwai ciwo kuma sannan yana sawa masu gida damuwa a wannan lokacin da baƙin suka zo. Musamman ma idan baƙin sun zo da yawa ne, irin a ce mutum biyar zuwa goma ne suka zo. To, kaga wannan dole mai gida ya shiga cikin damuwa saboda ta ina mutum zai fara ɗaura abincin mutum goma in ba ya shirya ba? Haka abu ne mai karan wahala sosai da sosai. To shi yasa ake ƙoƙari duk sanda baƙi za su zo su sanar da cewan ga su nan za su zo domin a san yadda za a yi. Yana ɗaukar lokaci nawa abincin da za a dafa musu, a san yawan shi, a san kuma wane lokaci ne za a fara shi zuwa wane lokaci ne za a gama shi daidai da lokacin da zai yi musu bai za-bai huce ba da zafin shi.

Wane abinci kuke so ku koyi dafawa me yasa? Abincin da nake so kuma nake ƙoƙari nake so nake kwaɗayin na koya dafa shi shine shinkafa da wake. Shinkafa ina son in koyi soba shinkafa, shinkafa kala daban daban ina son in koyi kala shi domin in koyi dafa shi domin shinkafa ina son shi sosai da sosai a rayuwana kuma inacin shi sosai da sosai a rawuna dabanni daban daban. Misali ina son in koyi dafa shinkafa, ina son in koyi dafa shinkafa da wake na farko dafadika yadda zan iya haɗa shi yaji albasa, yaji manja, yaji magi, yaji gishiri yadda in na dafa shi bayan ya dahu sai in ɗan buɗe in yayyanka albasana ɗanye sai in watsa shi a saman abincin sai in ɗauko marfin tukunyan in rufe shi ƙara tiraruwa irin wannan dafadikan nan wanda da mutum ya fara ci zai ci yana ci yana cin albasa abun na daɗi sosai da sosai. Musamman ma idan yaji manja da mangyaɗa a tare an haɗa su wannan. Ina son in koyi kala dafa, dafa kalan wannan shinkafa saboda yana mun daɗi sosai. Haɗi sanda mamana ta yi shi abun na burge ni kuma yana mun daɗi shiyasa na ce mata ina son ta koya mun kuma ta ce mun za ta koya mun amma ta ce in sa ranar da zan zauna in za ta yi, za ta faɗa mun. Sannan kuma ina son in koyi dafa shinkafa fried rice wato kasoyayyar shinkafa yadda ake haɗa ta a soya ta da ita da kayan miyan ta gaba ɗaya a haɗa a soya da man, da mangyaɗa ta yadda idan mutum yana ci ko ya gan ta tun a ido zai ga ta birge shi tana da daɗin kallo haka kuma in mutum ya isa a baki tana da daɗin ɗanɗano domin ita fried rice wannan soyayyar shinkafan har a kan ɗan jefa mata yanki yankin nama akan gutsattsara nama a yayyanka nama ƙanana ƙanana a jaj jefa a ciki kamar yadda ake jefa green beans da su, da su irin ɗan latas da su yanke yankin cucumber haka. To haka a ake wa wannan soyayyiyar shinkafan da kuma tanada daɗi sosai. Sannan bayan ga haka ina son in koyi dafa shinkafa da mai da yaji yadda ake ɗaukan shinkafa a ɗauko farar shinkafa a wanke ta in aka wanke ta a samu ruwa a tafashasshe a zuba shinkafan zalla. In aka zuba shinkafan zalla ya dahu sai a ɗauko shi a wanke a tace sannan sai a ɗauko wake in aka ɗauko waken shima a saka mashi ruwa a dafa shi in ya dahu, ya dahu, ya dahu aka tabbatar ya dahu tunda shi yana da tauri sannan sai a sauko da shi a ajiye shi a tsana ruwan shima sai a ɗauko su gaba ɗayansu a ajiye shi. In aka ɗauko plate sai a zuba ma mutum a ciki, a cikin plate din sannan a ɗauko wake shima a zuba masa a ciki sannan sai a ɗauko yaji a barbaɗa a sama a ɗauko magi a zuba a sama sai a saka manja ko mangyaɗa da dai wanda mutumin zai iya ci amma ni na fi so in ci da mangyaɗa saboda yafi sa abinci taushi sosai da sosai. Sannan bayan ga haka ina son na koyi dafa shinkafa, shinkafa da miya. Shinkafa da miya shine kankat domin shinkafa da miya yana buƙata a natsune a dafa shi kada ya chaɓe to ina son inkoyi kalan wannan dahuwan nan wanda ba zai chaɓe ba ta yadda idan mutum ya zo ya gan shi zai gane cewa lallai wannan shinkafa ya dahu. To ina son in koyi dafa kalan wannan shinkafa ita ma ɗin sannan in koyi yanayin yadda ake yin miya, tumatir ko tumatir ɗin leda ne ko kuma tumatir da zan siyo wanda zan jajjaga da hannuna ko kuma tumatir ne wanda zan ɗauka inkai injin markade ya nika min shi domin in zo in haɗa miyana da shi ina son inkoyi dafa wannan shinkafan nan. To gaskiya ne kam abincin da nafi so ke nan a rayuwana wannan shinkafa shi ne na fi so kuma shinkafa ana sarrafa shi kala daban daban. Akan dafa shinkafa da miya, akan yi shi da mai da yaji, akan yi shi har tuwon shinkafa ma duka ana yi to ni dai shinkafa ita ce take burge ita ce abincin da na fi so a koda yaushe kuma ita ni zan zaɓa ko da a ce za'a maida mana rayuwa baya rayuwa baya wannan shinkafa dai shinkafa ita ce zan zaɓa domin shinkafa na da daɗin ci sosai da sosai. Mhm.